Jadawalin aikinmu yakan fara ƙarfe 8:00 sannan kuma yakan ƙare ƙarfe 5:00. Ana so ka kasance a tsakanin wa'innan lokuta cikin aiki, da misalin ƙarfe 2:00 akan tafi domin hutawa.

Nakan kammala aikina a kan lokaci dai-dai gwargwado. Bana jinkiri wurin kammala aiki. Duk lokacinda aika bani aiki ko nasan akwai aiki gabana, to bana wasa dashi. Nakan kammala shi kuma a kan lokaci.

Yana da kyau, rubutuna yana da kyau domin na kan yi rubutu a kan tsari. Bana gaggawa, bana gaugawa a kansa. Rubutu da gaugawa shi yake kawo rashin tsari da kuma rashin kyan rubutu.

Ina, ina jin kukan zakara da safe. Muna da zakaru a kewayen mu sabida haka da sassafe sukan yi cara su tada mai bacci.

Ina sanya agogon hannu. Ina da amfani da ta zamani smartwatch. Idan bani da halin haka, nakan yi amfani da asalin agogo wacce muka saba amfani da ita a kullum.

Ina amfani da wayar Android, Android kamfanin Infinix. Wannan ita ce wayar hannu da nake amfani da ita. Ina jin daɗin ta kuma ina jin daɗin amfani da ita.

Ina da burin ziyartan ƙasashe daban daban. Mafi buri, mafi girma cikin burin nawa shine ina son ziyaran kasar Saudi Arabiya domin gabatar da aikin hajji ko kuma aikin umra.

Kullum nakan sanya turare yayin da zan tafi wajen aiki, haka kuma idan na yi wanka ko kuma idan na yi kwalliya a ko da wane lokaci saboda ƙamsasawa.

Nakan ajiye makullai a ɗakin kwanana. Sannan nakan adana shi a wuri mai muhimmanci don ganin bai ɓata ba.

Yana kare waya ta daga kwayar cuta. A ko da wane lokaci na kan kasance cikin kulawa da waya ta ta hanyar sharewa ko kuma goge duk dattin da naga zai kawo mata illa.

Nakan shaƙata a dun lokacin da ba ni da aiki, musamman a lokuta irin ta hutu. Nakan je wuraren shaƙatawa domin hutawa da kuma kallon yanayi.

A'a, ba na rera waƙa lokacin da nake wanka. A duk lokacin da nake wanka, na kan yi shiru sannan kuma na kan yi wanka na gwargwadon yadda ya kamata.

Ina haɗuwa da abokanan ciniki ta hanyar tallata kayana. Sannan kuma nakan yi amfani da ƙwarewa wajen mu'amala domin iya kiyaye abokanan ciniki ɗin.

Da farko lokacin da na isa ofis, na kan goge wuraren da yai datti. Sannan na tabbatar da tsabtar ofishin. Sannan kuma na ɗora daga ayyuka na yau da gobe.

Muna zubar da shara ta hanyar kiran mutanen da suke kwashe shara a unguwanni sai mu basu suje su zubar mana mu biya su.

Ina amfani da launin shuɗi. Dun lokacin da na tashi rubutu na fi amfani da tawada mai launin shuɗi. Shi ne tsarinmu a wajen rubutu. Shi aka fi yarda da shi a wuraren aiki da wuraren kasuwanci.

Ina son biredi wadda yake a yayyanke wato wadda muke ce masa slice. Shi na fi so amma idan bai samu ba ina amfani da burodi mai kwakwa. Idan bai samu ba ina amfani da duk wanda ya samu.

Muryana matsakaiciyace, batada ƙarfi sosai sannan kuma batayi ƙasa sosai ba. Kasancewa ta namiji, inada daidaitacciyar murya.

Wayata tana cika ajiya, tana da girman ƙwaƙwalwa sosai. Sabida yawan ajiya da nake yi, galibin abubuwana ina ajiye shi a kan wayata ce.

Eh, na kan yi ayyuka a bayan lokaci asalin lokacin da aka zaɓa mini na aiki. So da yawa na kan kasance a ofis bayan asalin lokacinmu idan wani aikin ya taso na musamman.

A cikin nama, na fi son naman rago. Na fi son naman rago saboda ba shi da tauri cancan, sannan kuma ba yi da ƙarni irin naman akuya.

Ina share ɗakina kullum. Ni mutum ne ma'abocin tsabta. Sabida haka nakan share ɗaki a kullum rana. Kullum rana mukan kasance cikin tsabta a koda wane lokaci.

Muna, labulayen mu na gida muna da shi iri biyu. Muna da mai launin ja, wadda da shi muka fi amfani kuma ya fi kyau. Sannan muna da mai launin ruwan madara.

A cikin kayan marmari ina son kankana da lemo da abarba da kuma ayaba. Amma ciki dai nafi son kankana.